Eh gaskiya mun yanayin aikinmu ya danganta, ya danganta gaskiya. Mutum gaskiya baya iya baya wani, ba za ka wani samu a, ba za ka wani samu lokacin mutum ba gaskiya. Har sai lokacin da yake da suna, har sai lokacin da ka gama aiki. To kuma gaskiya bama gama aikin mu, makan aikin mu yakan kai mu a haddare, a haddare gaskiya. To kagan in tafi tun karfe shida na shafe, ba za ka samu dawowa gida ba sai shida na yamma. Kun ga awa sha biyu kenan a taƙaice. To gaskiya idan mun dawo gida ne, mun samu mun dawo gida, kawai shine muke samun mu huta amma idan dai babu yi ka dawo gida bane ka tsaya a wani guri kana wani sharhololi an ka ko wani abu, gaskiya babu wurin mutu. Kuma kamar a ce a gurin aikin, an ce je ka siyo kaza ko je ka siyo abinci. To daga zarar ka je wurin masu sayar da abinci to kakan iya samun canji ko kuma sauyin yanayin aiki kuma kana ɗan mutawa ma a wurin. Saboda a wani lokacin ka je sayi abinci za ka sami layi. To in ka samu layi a wurin sayar da abinci bai zama lalle lokacin da ka je sayi abinci ka same shi a kan lokaci ba. To dole zaka ɗan delay to a wannan wurin ma mutum ya dan mutu amma gaskiya daga zarar lokacin da ka raba cikin aiki babu wani lokacin tsayawa. Sai lokacin da za ka je ka yi sallah a zaharan la'asar shi kenan. Yana lokacin mutun ki kuma kun ga sallah ba wani lokacin mutuwa bane sallah ibada ne, to shi ne.

Kana rufe, eh ina rufe baki lokacin hamma sosai ma. Saboda in ma ban rufe bakina lokacin hamma ba, ai akwai cututtuka da yawa. To kuma gaskiya, mu addininmu ma bai, gwada mana wai in muna hamma muke barin bakin mu a buɗe ba. Ko wane lokaci in kana hamma ka rufe bakinka. Domin shi rufe baki abu ne wanda ya ƙunsa abubuwa da yawa. Zaka rufe bakinka saboda datti, saboda cututtukar da zata shiga maka cikin baki da dai sauransu. Amma akwai mutanen da, da tarinyawa zakaga suna hamman basa rufe baki. Wani lokaci ko nima ni kan, nikan mance ne. Wani lokaci zaka hamma gajiya ne ko kuma kana cikin ɗaki, hamma bacci ko kuma hamma da kun sa hamma ya ƙunsa abubuwa guda uku. Na ɗaya yunwa, na biyu bacci, na uku buƙata. Wani lokaci da aka hamma gajiya ne ko kuma kana cikin ɗaki, hamma bacci ko kuma hamma da kun sa hamma to dole akwai ɗaya. Ya ƙunsa abubuwa guda uku. Na ɗaya yunwa, na biyu bacci, na uku buƙata.

A'a sosai. Tab ai baya nan na gaya maku akwai hotunan da suke cikin wayana wanda sun kai shekara takwas. Wanda kawai suna ajiye ne cikin wayana. Lokaci bayan lokaci nakan kunna na kuma kalle su domin ƙaramin jin daɗi da kuma nishaɗi. Yanzu kaman akwai hoton wata yarinyar gidanmu wai ummu Kursum. In kunganta akwai goshi shi yasa wani lokaci nake sa hotonta na kalla ga raf keken kai. To in na saka hotonta na kalla sai abin ya ban sha'awa. Haka akwai wata ma wai ummu Salma. Ita ma dai duk gata nan dai halin su daya dai. Akwai rafkeken kai ga kuma wato ainihin rashin kunya. Dan yanzu ma ina gaya muku na shigo gida na same ta. Sai da na sake kallon hotonta na sake ƙyalƙyalewa da dariya. Wayana tana ajiya sosai, sosai ajiya.

Kai, ai ranan biyan bashi ba wanda ke san ranan biyan bashi. To amma yaya za ka yi? Lokacin da ka karɓa bashi shi ma wanda ya ba ka yana so haka ya ɗauka ya ba ka. To don haka wanda ya ɗauka bashi ya ba ka tokarka wani damu don ka zo biyan sa bashi gaskiya. Kuma shi biyan bashi ay abu ne mai kyau. Ko da yake an ce biyan bashi hanji ne ba kowa bane yake iya biya. To in dai Allah ya sa ka a cikin jerin wanda su ke iya cin bashi su biya to gaskiya ka gode ma Allah sosai. Amma akan ji ba daɗi kuma kakan ji kamar kyautan kuɗin za ka bayar wa mutum. So shi ne. Amma in dai ka samu ka biya mutum kuɗin kai mazaka ji daɗi kuma zakaji ya tashi maka a kai. Kuma shi ma wanda ka biya sa kuɗin zai ji daɗi. Ko daga gaba ka zo ranta zai kan in ya ƙara maka wani abu ma ya ce ma gashi. So akwai wanda na taɓa cin bashin sa naira dubu goma. Na zo na mayar masa da kuɗin ma shi ya mamance ma. A cikin dubu goma ya cire naira dubu biyar ya ce mun gashi kyauta saboda amana da kuma na riƙe na kawo masa kuɗin sa. To shi ne.

Tsintsiya, tsintsiyan da nake amfani da shi, tsintsiyan kwakwa kawai ko tsintsiyan laushi. Kowanne kalan tsintsiya ina amfani da shi. Musamman irin tsintsiyan da ba ka amfani da shi wurin share ɗaki, kai amfani da tsintsiyan laushi. Tsintsiyan kwakwa kuma muna amfani da shi wurin share tsakar gida, wurin ƙasa kenan. Da kuma bayan gida, da kuma saman kwano idan ya yi datti. Baranda kenan, da kuma kafet ɗin da yake cikin ɗakin mu, to amma shi sharan wuri mai santsi ana buƙatan mutum ya saka tsintsiyan laushi ne. Domin ida share wannan wurin. To indai kai amfani da tsintsiyan laushi, za ka ga ka yi sharan ka cikin jin daɗi kuma cikin sa'a ba tare da ka sha wani wahala ba kuma wani matsala ya auku ba.

Kai, kai, kaji wani tambaya wani irin kyauta nake son bayarwa. To ai yo kyautan da nake son bayarwa suna da yawa. Ina son bada kyauta gaskiya. Amma na fi son bada kyauta da irin su abincin ci, irin su buredi, su ƙosai, su taliya, shinkafa kamar azumin nan. Nakan yi ƙoƙari na bada mutum shinkafa ko taliya ko wani abu da ya haka domin ya ci ya shiga cikin cikin shi. To amma wani lokaci zakaga wasun ko da ka ba su wannan abincin ba su cika karɓaba gaskiya saboda azumi ne yanzu kowa na ƙoshi. To amma gaskiya kyautan da ake yike yana. Kuma ko ni gaskiya in mutum dai ban kyauta na fi son a ban kyautan kuɗi gaskiya. Kuɗin da beyi ƙasa da irin dubu ɗari biyu, dubu ɗari uku da har dubu ɗari takwas ma indai mutum dai ban kuma zan karɓa. So idan ina samun kyautan dubu ɗari takwas gaskiya zan yi kyautan dubu hamsin a ciki dubu hamsin kam wannan dole ne ya saina ci reta, yauwa.

Kai gudun fanka, gudun fankan da na fiso gaskiya na fi son gudu number one saboda ni mutum ne mai yawan yin mura. Ba na son fanka, ya cika yin gudu sosai. Na samu fanka mai ɗan gudu kaɗan ma ina iya amfanida shi. Hmmm ina amfanida shi. Ehn ko ɗaki ko ba fanka ma ina iya kwana. Don ɗaki na da nake ciki ma ba fanka a ciki, haka kuma nake kwana. Amma dai idan na samu fankan, na san fankan wanda mai gudu number one ko in sa number two. Ɗan dai-dai-dai ba mai tashar da hankali ba ko kuma mai damarwa ba. To indai ka samu wannan, shike nan. Da ka iya kwanciya ne cikin aminci kuma cikin jin daɗi ba tare da wani mura ko wani abu yadame ka ba. Wannan haka ne don ko aure nayi, matana ita ga dama ta zo da wani fankan ƙasa ko na sama. Dan ni zafi ba damuna yake ba. Abin da na fiso ma a duniya zafi na fiso. Ka ko ko da fanka ko ba fanka zan rayu. Gaskiya na fi son gudun fanka ɗaya.

Kai tsaki kai baro'uba yin tsaki nake yi me kyau da laifiya. To ni akwai wanda ya isa ya hanani inyi tsaki ne? Ga wata ma na yi. Saboda ai mutum ba yayin tsaki sai ran shi ya bace. Amma yanzu kamar da kuka tambaye ni wai ina iya busa tsaki. Gawa ta ma na ƙaro gawa ta. Abun ma in na faɗa muku tsaki ya daka ku rasa mijin gwadi. Wancan irin tambaya ne mawa nan. Ɗan Najeriya ne banin. A rana ba wannan ranan daga ridde waye wai ɗan Najeriya bai yi tsaki ba. Ba wannan rana. Ta rayu ranan duniya idan muka sha Najeriya yake, to muka iya yin tsaki sama da ɗari ma. Kai ko wane ana yanka shi sama da dubu ɗaya. A jima, a jima ba mu wada min. Amma daga fitowan silincho dai muka samu cikin aminci, muka zauna cikin yadda da kuma samun inci. Muna jin daɗin aiki da ku sosai don wannan lokaci ma wa kande bai munke ba har na bar jina bar tsaki. Yanzu ana koyon ta maganganu ina baku anso shinku. Na gode.

Wani fure, kalar fure suna da yawa. To amma gaskiya na fi son fari. Na fi son fari, don budurwa, nama fari take so. Abin da ya sa nake raɗa, kuma ance nake ƙaunar farin fure kenan. Ina son farin fure sosai da sosai, fiye da yadda duk wani dan adam yake tunanin fari, to haka nake son fari fiye da rayuwana Fure kala ne mai kyau. Fari kala ne wanda idan ka tarar dashi a cikin rayuwanka, za ka gane cewa lalle-lalle, ko kuma muce tabbas ka na cikin alheri ko kuma wani abu da ke cikin rayuwanka yana ƙokarin chanjawa. Kuma in ce fari wani abu ne wanda dole in kana cikinsa, za ka ji kamar kana samun sauhi. Ko kuma in ce cigaba na rayuwa. To abu ne mai kyau. Dole kuma mu so fure. Dole mu so fari saboda fari abu ne wanda abin so ne, abin kuma a gani ne a yawa. Gaskiya na fi son farin fure.

Kai, inda nake kawowa gidanmu gaskiya ba wahala, ba wahala. Saboda inda nake kasuwa ɗari biyu naira jaka, jaka ɗaya za a kawo ka har unguwar da nake. So unguwar dai is far from inda nake. Akwai ɗan nisa, hukuman ce, ɗan rata haka, ratan tafiya. To gaskiya nisan ba sosai ba. To lokaci ma ba tare da na hau mashin ba ma na kan iya zuwa. Sam ma adami na wani unguwar bashi kyau. Wani lokaci na kan yi tafiya da ƙafa ma. Na je da ƙafa, na kuma wato ainihin dawowa da ƙafa. To dai ba inda ba ya kasance ba. Wata ran kuma inje a mashin, na dawo a mashin. Wata ran kuma na je a mashin na dawo a ƙafa. Wata ran inje a ƙafa na dawo a mashin. To gaskiya gidanmu dai ba ya wani matsalar shiga gaskiya.

Eh ina iya hawa keke mana. Hawa keke ma mai kyau, ni ainihin mutum ne mai lafiya saboda tarin yawa ma lokacin nakan so na hau keke ba don komai ba ko don na motsa jiki ko kuma na yi wato ainihin exercise. To nakan hau keke domin nayi exercise na kuma motsa jikina saboda samun lafiya. Du da kasancewar yanzu ba na ƙullu ba na komai. To yana da kyau mutum ya motsa jiki domin wato ainihin samun lafiyar jikin jikina nakan ji daɗi sosai idan ina motsa jikin. Abin kuma farin ciki ne a gareni kuma inci abin alfahari ne a gareni motsa jiki. Ina son hakan sosai saboda tsadar lafiyar jiki na kuma jin daɗi. Keke komai ma nakan hau domin naji daɗi. Nagode.

Eh ina kammala aiki akan lokaci gaskiya in dai na fara da wuri, in dai na fara da wuri na kan gama akan lokaci amma in dai ba na fara kokuma ince na soma aikina da wuri ba ne gaskiya bana iya gamawa wato ainihin akan lokaci. Amma dai kullum na kan yi ƙoƙari na ga na idar ko kuma in ce na gama su duka akan lokaci kuma tam ɗin da ya dace saboda gama aiki a kan tam ɗin da ya dace yana ba ka dama ka samu daman yin wasu ayyuka wanda ba ka ma yiyyi su ba. So in dai ka yi su kuma za samu jin daɗi kai ko ba ka yi ba ma indai ka gama aikin da ya zama maka kamar dole zaka iya zuwa ka kwanta ka huta ka ji daɗi. To in kan fara aiki da safe ne gaskiya na kuma gama zuwa ƙarfe biyar, biyar ne yamma ƙarfe biyar ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar to ina fara tan shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya ƙarfe sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu shi kenan uku huɗu biyar haka to na gama sai na rufe shago na tashi kuma na sallami wurin ma'aikata na yi sainin na ratabba hannu na tashi.